Eh wallahi ina koyan wata yare. Yaren da nake son koya yanzu ita ce Korea. Wallahi yaren Korean tana bani daɗin ji, domin ka san inda suke magana. Amma yanzu dai na ɗan bari tukunna, Duolingo nake amfani da shi domin in koya wannan yaren Korea. So abun da ba dadi amma toh ina cigabawa. To kai fa, kai yanzu da ka ci so mu dinga maka wannan rikodin, kana so ka koya wata yare? Ni ma ina kan koyan yararruka. So dai amma dai Korea nake so in koya, shi yasa.

A yanzu dai ba na da daba a gida amma ina tunanin siyan mage. Kasan mage tana taimakon mu a nan sosai, tana kama mana beraye. To ina tunanin siyan mage, ko kuma kare, domin ina son in ji kare a gida na. Yanzu dai ba ni da shi, amma ita matan da nake zama a gidanta tana da kare. So ni ma zan siya nawa karen.

Wai ah hutu a wurin aiki kai? Ai mu ba'a bamu hutu a wurin aiki. Kawai dai in kaje da safe ƙarfe takwas sai ka tashi da yamma ƙarfe huɗu. A lokacin dai kana aiki kana cin abinci kana aiki kana cin abinci. Domin in ka ce wai za ka jira abaka hutu lokacin hutu, ba a ba da lokacin hutu. Kai dai kawai kana aiki in ka samu abu ka sa a baki ka ci shi ne lokacin hutun ka shike nan.

Kai kwanan nan dai na gan dai kamar ina da, ina da ƙai. Ba na iya farkawa da sauri ba. Domin kiwoya kawai ke kamani. Ba na farkawa da sauri. In na kwanta kafin in tashi sai irin su ƙarfe takwas ko kuma ƙarfe goma shine za ka ga zan tashi. Amma dai lokacin da na ke zuwa aiki ina tashiwa da sauri amma yanzu kasan mu na ɗan hutu, so ba na tashiwa da sauri. Ni kawai baccina na ke yi.

Eh Tow, rubutuna dai tana da sauri. Ina, ina buga rubutu da sauri. Amma dai ka san miye matsalan rubutuna tana nan ƙanana sosai. So in nayi rubutu, ni ka yi ma muzade. Manejin rubutu a ajinmu in suna so in cika musu wani gefe da bai gama cikawa ba kuma suna so su yi rubutu, dogon rubuta wurin sai su bani saboda rubutuna na nan ƙanana. So ina haɗa saurin rubutuna da kuma ƙananan rubutuna in samu, Ka gane?

Kai wannan tambayan tana da nauyi. Abin da nake cewa aiki kwanan nan na so cin awara sosai. Kai, in naje wurin aiki ni ma'yan cin awara ne. Inna ci awara da safe, ci awara da yamma, ci awara da dare. Kabi cin awara kawai zai kashe ni wallahi.

A ina? Ni ba na cika shuki a gidana. Ka san gidan da nake zama gidan haya ne, babu wurin da zan yi shuki, so ba na shuki a gida. Amma ka je gidan baba na Habba, shuki kawai yake koyi na a gya, a gyi gidansa. Amma ni ba na shuki saboda mai gida shine mai iko. Balle ma babu wurin da za a yi shuki a cikin gidanmu saboda duka gidan an sa mata siminti.

Inaga kana so ka tambaye ni nawa takalman da nake da su? Aa, takalman da nake da su guda biyu, eh guda uku. Ina da normal takalmi da nake sawa in shiga bathroom, sai ina da canvas guda ɗaya, irin dan na gayun nan, sai ina da normal palms nake sawa in fita waje da shi. Shikelan takalman da nake dashi.

A inda nake da matsala kenan da kaina. Sa'oin da nake kallon wayana sunyi yawa. Wallahi wani lokaci ina fara dubawa wayana balle in babu aiki. Ina fara dubawa haka zan ta ina zuwa daga wannan kallon ina kallon wancan ina kallon wannan ina kallon wace ce ina kallon wace nan ina kallon Kadibi ina kallon Very. Daka ma kawai dai ina kallon abubuwa da yawa. To wani lokacin ma abun ma kasa waye ke ban. Ina so in canza wallahi domin in fara yin waɗansu abubuwa masu kirki a rayuwana wallahi.

Ina bana yin haka? Ka san ko ina na je yanzu bana ma raba shi a kan yanar gizo saboda abun ma tana da, wallahi tana da matsala. Akwai hatsari da yawa saboda yanzu kai tunani na raba inda nake wani yana so ya kashe ni. Ai kaga yanzu ya san inda nake, sai ya nemoni kawai ya kashe. To ni bana cika wancan gaskiya. Sai dai kawai dai idan muka je shagulgula muka je biki da abokanai na wata kila ma sai an sa hoton bayan kwanaki biyu za kaga ma bukin.

Shagon siyan kayan masarufi, abun da zan ci shidai na fi zuwa wallahi. A'a, da ƙyar ka ganni a shagon siyo kaya. Maybe a shekara ka gan na je shagon siyan kayan sawa, ko sau biyu, ko sau uku shine nake zuwa. Amma yawancin lokacin dai kawai ni da shagon siyan abin da zan ci shine kawai nake zuwa.

Ya nake tafiya zuwa wurare shafawa nake yi. Ka san me muke ce shafawa, takawa, trekking in English shafawa muke yi shine nake yi. Wani lokaci dai nakan hau mashin idan samu mai okada ya dauke ni ya kai ni inda zan je amma yawancin lokutan anan muke kiran sa legedis Benz wato muna tafiya da kafa kenan. Ka gane ai.

Wai ni na fi son dafa ƙwai na, na fi son soya ƙwai. Ba zan yi karya ba, ni ba na, ba na son ƙwai da aka dafa. Tana lalace mun da ciki sosai. So yawancin lokuta ba na, ba na dafa ƙwai, ba na, ba na son dafa ƙwai. Sai dai kawai soya ta da mai shikenan. Yawanci ina ci banda matsalar ciki. Ƙome na na tafiya daidai.

Wai abun da ke tuna wa daga yaran takata lokacin da muna zuwa rafi, gaskiya baba kwana biyu na kewan wannan lokacin. Lokacin da za mu je mu ta wasa, ƙananan yara ba ka da matsala. Kana wasan ka kawai, matsalarka ka dawo gida ka ci abinci ba ka da wani matsala kawai. Amma yanzu mun duniya kawai ya shigo mana kai, bama iya komai koma tunanin kuɗi, kuɗi, kuɗi. Amma lokacin da muke yara ba ka da matsala. Muna wasa kawai da abokanai na shikenan.

Na farka da safe me na ci ne? Farko dai na tashi, dakan na motsa jiki, na ƙare motsa jiki sai na yi addu'a. In na kare addu'a sai na sa ruwan wanka. Wanka sai in ƙara motsa jiki kuma sai in yi addu'a kafin in fita. Abun da dai kawai na ke yi kenan da safe idan na farka da lokaci. Kawai dai abubun. Wani lokaci takan ja mun kai ama toh ya na iya. Wani lokaci bana ma farka wa da sauri fa wallahi. Kafin na farka sai irin su karfe goma. Ama wani lokaci dai sai ka gan na farka da sauri har na ce shida na riga na tashi daga bacci ko so ka gani abun dai kawai tana nan wani iri wallahi haka.

Ah, ni dai ba ɗan kasuwa bane. Amma wani lokaci dai muka yi girbi haka to nakan je kasuwanci, amma nakan je saye kayan da nayi bani amfani da shi. Amma in kana magana wai ni ɗan kasuwa ne, ina bana son kasuwa. Yana ina zama min dole duk kafin ma kaga ni na je kasuwa. Kanina ne kawai ina son kasuwa, shi ɗan kasuwa ne a suna shi. Amma ni dai ka ganni bana cika son zuwa kasuwa sosai.

Eh, na kan yi amfani da shi. An fi nasan yin abun nan sa zufa, so bana cika sa shi. Na window ɗai da na ɗaki shine nake amfani da shi. Amma kaga wanda aka sawa kan gado, ni bana amfani da shi, bana sa. Kawai dai nakan kwanta abu na haka kagane bana cika amfani da shi.

Uhm, wani lokaci na, na ka yin ciniki in na je sarma da mama na abu wa. Saboda lokacin da na ke yin ciniki ke na shi. Haba! Ni na yi, kamar inda na gaya ma ni ba don kasuwa ba ni ba. Wani lokaci dai in na kai kaya to, na kan yin ciniki. Amma ni ba na son kasuwa.

Eh amma kasan ni ba na cika son ni ba mutum me son siyawa da mutane bane. Ni lokaci dai kawai za ka ganni ni kaɗai a kaɗai a gefe. Ba na cika son mu'amala mu sabawa da mutane kawai. Ni dai kawai ina yin abuna da kaina, ka gane?

Wai ni fa ma yen taka wa ne kana kallon ni ha ka. In za ka tambaya nawa nisan da na ke da kafa kai, na kan je da nisa sosai. Koyau ma ai ta waya na ke nuna mun wai ainihi na yi tafiya kamar tafi 10,000. Da wani abu das in ka yi kira da turanchi ana ce ten 10,000 steps. Na yi tafiya tafi 10,000 fa yau. So ka gan, ba karamin tafiya ba ne na yi ba. Ni na kan je da nisa fa. Gurin da za ka iya zuwa a mota ɗari huɗu zan iya taka ma shi inje a ka fa.

Kasan wayan da nake da ke yanzu batiri da take da shi ba, ba ta da ƙarfi so nika yin cajin ta dai ace, ace a cikin awa, awa goma nika yin cajin ta son biyu haka. Saboda batirin ba ta da ƙarfi. So nika yin cajin ta awa goma nika yi cajin son biyu. Ka ga rana ken nika yi caji kusan son hudu.

Ni dai bana zuwa wurare da wuri ina latti na kallo a na wuri. Kafin ka ga na je wuri ma sai an yi saboda abun da ake inda dai mutane ke nan na samu matsala dani. Kana neman wanda zai je ma wuri da sauri karka kira ni saboda ni bazan je ba. Matsala na ma din kenan ba na zuwa wurare da sauri. Amma iyayen zuwa latti sai.

Yawancin lokuta dai bani da, da dama ban da lokacin da nake sha abincin dare. Awa ka ga irin su ƙarfe takwas, ƙarfe bakwai, takwas, tara. Shine nake cin abinci. Wani lokuta ma har sai ƙarfe goma sha ɗaya kafin na ci abinci. So na kan ci abincin dare na da latti.

Kai baba! Na fi son zama ba. Sayewa ɗinnan kana sayewa ɗinnan gaskiya akwai matsala kana sayewa. Lokaci mai yawa sai ka ji gababuwan ka sun tashi aiki. Amma kagan ƙananan kana zama, eh akwai basir amma dai da dama, da dama kana zama da sauƙi. Tsayawa ɗinnan gaskiya tsayawa ba daɗi.

Eh, ina maneji dai. Amma ni ban iya dafa abinci sosai ba. Yaya na ne ya iya dafa abinci shine ya yi maka dahuwa sai ka lashe hannu. Ya iya dahuwa sosai, ama ni dai to maneji nake yi. Ama ban iya dahuwa ba ina dai dahuwa dai kaɗan kaɗan. In yuwa ta kama ni zan dafa abin da zan ci ni kaɗai. Ba wai abin da mutane za su ci da ni ma saboda wanda ya ci abinci da na dafa to ya shiga uku.

A'a, nafison yana yi danake nan ni kaɗai. Ina tunanin rayuwa, nagan wada abin da zai faru, abin da na tuna nin zai faru. Ina jos jos ni kaɗai dai kawai, ba mutane ba kowa. Ina tunanin rayuwar duniya kawai ni kadai. Abin da kawai nafiso kenan. Yanzu haka ma bacci na damu na da saboda. Ni kaɗaine ina kara recording guda biyu kawai bacci zanje inyi.

Eh ina son zama a ƙauye. A kallo abubuwan yanayi take yanzu ba kowa bane zai iya zama a ƙauye ba saboda ga kidnappers ga abubuwa masu sata mutane, ga wane, ga wane, ga wancan. Amma ni na fi son zama dai a ƙauye. Dama gari na da kyau dani ba zan bar ƙauye ba.

Malami, malamin da na fi so. Ban san kana maganan ko a aji bane ko a ina bane ba. Baba, malamin da na fi so shine babana. Ya koya maka abu dole zaka koya, kuma bai da saurin wani duka. Amma wallahi in ya buge ka kaa. To babana ne malamin da na fi so.

Nakan kala kai na sosai a madubi. Wallahi ba yanzu bacci na ɗawona. Nakan kala kai na sosai, ina tashi da safe ace dai sau uku a rana. Shi ne nakan kala kai na a miro? Ina tashi safe in kala in kala da rana in kala dadare. To hakane kawai abun kawai yake.